Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum domin kar wani ya shigo ya mun ɓarna ko kuma ya ɗauke mun wani abu mai amfani. Shi ya sa muke kulle ƙofa kullum.